Da farko lokacin da na isa ofis, nakan fara gaisawa da abokan aikina, mukamasa da zumunci na kamar misali minti talatin kafin nan sai na zo kan inda nake aiki. Kanda tsina sai na tabbatar da komai na nan kafin na fara aiki a ko da yaushe. Nakan tabbatar da duk wani abun bukata da nake da shi yana waje domin ba ni daman na gabatar da aikina cikin natsuwa da kuma kwanciyar hankali wanda shi ke ba daman ingancin aiki ƙwarai da gaske.

Eh na iya tuƙin mota, ƙwarai da gaske na iya tuƙin mota domin tuƙin mota yana da matuƙar alfanu ƙwarai da gaske musamman a lokutan, eh, ɗaki da buƙatar gaggawa idan baka iya tuƙin mota ba hakan kan iya kawo nakasu wajen hatsari ko wani abu makamancin haka. Na iya tuƙin mota ƙarai da gaske.

Eh, mu kan yi amfani ne da kayan aiki na gine-gine kaman su chebur, diga, ee, wuƙan filasta, da dai sauran su dukan dai wani nau'i na kayan aiki na gine-gine. Mixer, fenti, ga su nan dai daban daban duk wani nau'i na kayan aiki na zamani mukan yi anfani da su wajen gudanar da ayyukan mu na gine gine cikin inganci da kuma em. Cikin inganci da kuma kwanciyan hankali.